Eh a kauye munayi wuta dai itace duk lokacin da mun shiga kauye. Ai a chan din wanzu lokaci muna iya hada wuta da shi kuma stove. To kagen wanzu lokaci a kauye ga ita tuwa kowan kowan da wuri. Shi yasa mun shiga kauye yana pi mana riba da kuma zan ce de eh riba din de domin mun hada wuta da ita tuwa yana pi mana kuma kagen ka hada wuta da ita tuwa kuma shi zai fi sa maka abincin ka ya nuna da wuri kuma ya nuna ya nuna da kyau domin zai a duk me ka ke dafuwa zai ji wuta da na banza. Amma in ka jika yi abinci de abubuwan zamanin yirin kamar stove kuma gas haka yan da ya ka banwo din na kagen abun ka na suka tuka to ba ka ji dadi sosai ba ko. To me yasa na faɗa haka kagen in kana abinci da ita tuwa ne yani mu ke yi a kauye. Kai ne za ka hada murhu dusuna guda uku in ka ajiye shi haka ka sa tukunyar a kain shi. Duk lokacin za ka. To haka din ne me ya si'a sa a baban birni domin masu amuda mamu yi amfani da ita ce ba amma munje kauye gaskiya na fi so na sha hawa sosai in yi amfani da ita ce dafa abinci na da shi. Kuma ka dafa shi haka din ka ka fi jin daɗin abincin abinci ya nuna da kyau ka samu dama ka yi shi da kyau. Da kyau sai kuwa kuwa ya ji daɗin shi a ci shi sai kuwa ya yi murna.

Agaskiya bana kunna tsarum batiri ba, ka fi so amfani yanzu haka da waya. Duk waya inna gama na sa shi a wuta har ta samu dumin na gaskiya kagen zaka iya kuna shi wutan shi ko sai kana amfani da shi. Kuma na shi tun iya gama charger shi, an riga an sa shi a wuta har ta yi charger da kyau, inka kaita gida tana zo nan ta yi, eh inka, inka, ina kuna wutan shi kagen wutan shi na ba da wuta bana wasaba. Da kuma baya mutuwa irin da wuri hakaba. Sai dai dai in ce wayan ka gariga ya samu matsala ai wancan ba lepin wuta kuma ba. To na fi so iya amfani da wuta na cikin waya na ba na tsarum batiri ba domin wancan dinnan zaka iya tafiya kana tafiya da dare kuma kagan batir ta fadi, za ka samu kabude wuta kuma ba ai kagen kare ga ka shiga uku kenan. Misali in ka shiga inda yana da duhu ba, karamin duhu ba kuma ba mutane kusa ba, in ce.

Dangantaka na shugaban kasa na da shugaban aiki na da muke yi shi na alheri ne da kuma na cudanya. Shi eh shugaban a wurin aiki na, wa to muna kiran su darekto kenan a inda nike koyarwa ko ni malami ne ina koyarwa a makaranta. Ina koyarwa yara to dangantaka na da shi kuma gaskiya na alheri ne. Ko wani lokaci zamu iya kiran junan mu ko mu yi ma junan mu bayani cewa ga abinda yake faruwa a makaranta ko akwai iya abinde za a iya yi a ciki. Da kuma in yi hakai wani lokaci ne duk wanda ya samu hidima a gidan shi in siye ko kuma mata shi ta haihu ko kuma akoi da an ce za a yi jana'iza a gidan su ko kuma akwai abinde za a yi. Mukan iya gaya ma junan mu domin mu zo mu taya shi murna ko kuma in mutuwa ne haka ai sai mu zo mu taya shi bekin ciki. To gaskiya wancan shine asalin zan ce dangantakan mu dasu. Yanda abinde muke yi muna yin shi muna tafiya daya, muna yin shi duk lokacin da wani ya shiga wani tsaka mai wuya. Haka zamu yi yo gudun zamu yo gudun, tellafi sai mu san yanda zamu dan tallafe shi. Duk abun da za mu iya, sai mu yi, duk ba wanda ya ke bar danuwan shi a cikin mawuyacin zamani. Sai ta gudu cewa domin ni haka ban kasance da kudi kuma ban kasa da abubuwan ya kamata tamaike shi da shi ba sai in kama hanya na tafi bamu yin haka. Muna kokarin mu taimake junan mu duk locakin da mun same kain mu a yanayin mai wuya, shi ne haka ne mu ke tafiya tare.

Ntembe ya kon afi son kaya zaki ne ko kuma kaya gishiri. To zan ce de, eh, na, nna son kaya zaki amma ba ko wane dukan lokaci ba. Kaga ne, akwai lokaci ne za ka iya so ka sha garin kowa, kai sai ka sa siga chiki, siga abun, abun zaki ne ko ba a ka ba. Wansi lokaci kuma za ka iya so ka sha reke kachi. Kagen ba duk kwane lokaci ne ake cin kaya zaki ba. Kaya zaki ma yana da illan shi a ciki. Ai mai cin kaya zaki kowane lokaci zai iya kamu de ciwo daban daban de zai sa, eh, zai nakasa de ciko ba a ka ba. To amma kaya ken me amfani de gishiri ma, amma shi ma yana da illan shi amma wasu lokaci kuma gishiri na da kyau a ciki. Hmm, duk wan de bai ci abinci de bai gishiri a ciki ba, ai na ji cewa akwai ciwo ne shi ma zai kamu da shi. Mbaka ci abinci mba gishiri, ai wasu lokaci ma kaga abinci ma to mba gishiri ba abinci, abinci kuma ba. Sai wane son kamu de suna sha zaba de wuni ciwo haka kagen za a ce musu abincin su kara sa gishiri a ciki ba domin gishiri de kai shi ma yana da illa a ciki. Na tuna wata, eh, yana wan de da ina zama de ita. Ai taɗi mata na da ciwon siga de kuma ciwon, eh, high BP. To de tana wancan ciwo din an hana ta cin siga. An ce mata duwawu ne za ta yi ka ta sa siga de ya yawa ciki. Wancan de zan ce an hana ta sha siga cewa duk nta na so ta yi abinci da abin de, ta yi amfani da abin de ya kamata yana de zaki, ta yi amfani de, eh, cewa zuma ne ya fi mata. To kagen ta dinga se ya zuma, tana zuba a cikin nkununi ta na so ta sha de safe ko kuma an sa mudan tare gen de ya sura se ya sa a ciki tana sha. To an sake hana ta cin gishiri kagen ko domin game de ciwo din. An zo kuma kagen abincin ta yan dafa in kamammi haka, kawai za a dan sa deɗe magini ba a sa, eh, gishiri a ciki. Domin in ansa gishiri a ciki ma na da ilar shi kagani ma a cikin ya bawai inasan siga din ba kayan zaki ba ba wai nna son kaya gishiri ba amma dai gaza ma tillas ne cewa, ah, za mu dinga dan cin shi amma cin shi din ya kamata ana cin shi kaɗan kaɗan ne kara kuma je tarama na ciwa ciki. To ni na fi son shi kaya zaki amma din na cin shi, cin shi din na cin shi, eh, ya wasu se ba.

Kayan ɗakin da nafiso zance de katifane. Domin ai ɗakinda ba katifa ba, in kadawo gida daga wurin aiki, aye bakade wurin kwanciya, indare yazo de de lokochi ne ya kamata a huta gajiya, a samu aji dadin jiki, in gari ya waye kafin aa tafi wurin aiki kuma ai bakade katifa wurin kwanciya ɗakinka ba ai ansamu matsala kenan na biyun shi kuma shine kujera zance. Domin in bakade kujara bama in kadawo tsaka a tsaye kana hutun jaki de kaya baya ne, ai wancan ba kyowa kujara da katifa sune kayanda nafiso a cikin ɗaki da kuma baya haka din in mutum kanade fim dekasa television zance, TV da kasa da zaka dinga kalu fim dashi. Kaga wadansu lokoci in kadawo haka saika ka dan samu ka huta kana kalu labarin duniya me yake faruwa ko ansa mu matsala wani wurin, ko kuma akwai abinda za ayi. Domin ya kamata kaima kazona fadake domin duniyan yanzo haka, ba'asan kome zai faruba, ba'asan ko yaushi ko ranarda abubuwa zasubfaruba. Amma in kanajin labarin duniya kana kalunsu yane ke suke faruwa, a duniya din kage kana de kaga ka riga kasamu abunna kana na fadake duk lokochi de abubuwa su ka faruwa. In ance agudu ne za kasan lokoci da ance agudu, zakasan inda ance agudu a tefi. Kada kuma kaje ka gudu ka shiga de de inda abubuwa suke faruwa, de de inde ana bala'iye, de de inde ana ambaliya kaga kafi ka ankara kuma kage ka rasa renka. Domin baka samu sakun de kyau ba. Shiyasa nima nikeson television a ciki ɗaki sosai haka. Wancam ma nadede kenam zance wande nafiso zance de madubi ne. In kana nan ɗaki inba madubi ba, duk lokoci de ka fara zanzaron, duk lokoci de kagama zanzaron ka, ba zakasan yande kema ka kasance ba kage in kanade madubi. Saika dubi kanka dakyau duk inde a kwai da masala saika dan gya gyara shi. In kasa kayanka kayi a kawo to yakamata ka duba dakyau a chiki madubi kasan yande bayanka yake. Tunda mutun gabanshi de ido a baya ba ai da madubi ake duba baya. In bakade wani agida da kace da anduba maka ko kayishi dakyau ai madubinka ya zaman ne zakayi hira dashi kenan ko kuma, wayansu lokoci inma kayi a kasance da wani agida kaga kaman yara haka. Basusan lokocinda abun nada kyauko lokocinda bata da kyau ba. Inka tembes yanade kyau kajia zasu cevmaka eh yanade kyau bayanda kuma abun ya kamata a che. A kwai de de ne ka gyara kawo nka de ki yo domin ka zo na de ki yo to zance de madubi nada amfani sose in kasashi a ɗakinka kana kalu jikinka, kana zanzaron ka sai kasan cewa ye haka din ne gaskiya yande kayiishi haka ne yakamata a ayishi. So wancham shine abubuwanda ne nafiso a cikin ɗaki da kuma sauransu zance.

To, kujeru na de bance suna da dadi sosai haka ba, tunda kujeran de ba irin wande ake yin kucin da shi a ce wai an hahaɗa musu abuwa ciki ba. Amma dai, tunda zai iya rufe maka asiri ka zona ka huta, zan ce dai ya na da dan dadin shi. Asalin kujeru masun dadi dai zan ce wanɗe muna samowa inda nake aikina, domin mun je wurin, kujerun da aka ajiye mana wurin gaskiya, kujerun da an haɗa musu an ɗansa musu kayan katifa, wato kayan don lofa haka kaga in ka zo naka yi kaga in ka samu ka ji daɗi. To kuma in ka kuma yana zo ne a bindi baya nan da kirifi sosai ba kaga in ka samu ka ji daɗin shi da kyau ko. To amma namu dai muke amfani da shi a gida irin kujeran katako aka kujeran da aka kafa ka je ka ba maka finta ya kafa maka. To eh tunda dai bashi da daɗi sosai ba dai zan ce amma tunda zaka iya samun ka huta ka zona awurin huta sosai kaga in ji gejiya nda ya biki sai ka samu ka samu jin daɗi na ɗanɗeɗen lokoci ka fi nan ka ci gaba da aiki nda za ka yi. Ko kuma ka je ka samu wurin kwanciya ka kwanta abun ka ka huta sosai to gaskiya yana da ɗan daɗin shi amma ba daɗi sosai yan dai zan ce inda zaka zo ka nace irin kujeru nda muna dansa mu a ofis din muke shiga wasu lokuta kaga in so kujeru masun kyau nda an gyara da kuɗi an ka an ƙera da kuɗi bana wasaba kuma wancan dai suna da daɗi sosai sai dai zan faɗa dai zan ce.

Shara ɗaki na ko yaushe ne. Wansu lokaci ma zan iya share ɗaki na har sau uku a rana. Da safe inna farka, inna je na yi wanka sai na goga aku rana, kafin anji da zan fara wanka, dai zan fara share domin kagin wanda ya gama wanka ya fito, ya shiga ɗaki ya kamata ya shiga ɗaki nena da tsaftaku. Kagan na yo sharan sai in ci cire duk datin da suke kasa, sai in kawo tsumma dan sa ruwa sai in sha share wansu, eh, kura da sun shigo cikin ɗakin ko kuma a kain tebur ko kuma a kain kujera ko kuma a kain zance fanka da su wurin su. An share haka sai kagin ɗaki yayi kyau. To da lokacin da ina na ni kade ne ba aure ba ban dai yara ba, na iya share so dai akawe na yi share tun da ne bana cika, ba, ai bana wasa kamar yara ba kagin na dawo duk ɗaki na nan dai kyau shi. Amma yanzu da muna dai yara gaskiya shara manna game abin mamaki yin shi fiye da sau uku ko hudu a rana kagan yaro ya je ya kawo abinci nade zai ci, ya zazo na wuri dai yayi gama ci abinci kagin kasa duk kamar abinci man sun raba shi da kasa ne. Ai bazaka bari domin kare gaka share shi da safe ba zaka sake share nta kuma bayi. Kagan kuma za a sake a share. Kana ko kare gaka ma share wa dai kagin yaro kuma ya sake ya je a ɗebo kasa ko kuma wani abun dai ba kyau, yazo yake zuba maka a kasa kagin share nninga share kwan lokaci kenan kagin in yara wa dai suna yin girma, gashi musu to gashi aka ka je ka kausin sai aka share sai ka ɗiba daiti ka je ka zuba ra bayan gida ko kuma mba a ka ba ka kira wurin ne ya marshi. To share cikin ɗaki gaskiya abin da muke yin kowa ne rana ne. Wansi lokaci mun yi shara kagan cikin ɗakin kwanaken nan wansi lokaci kagin mun share sai sau uku kuma sau huɗu a rana. Inkana wurin maganan ɗakin girki ne kuma ai wancan kuma na gankama abin ne mun dinga yi kowa ne rana ne kenan domin kagin yara sun shiga wurin kafin ka ankara sun ɗiba gari ko garen masara ko garen rogo sun zuba ra a kasa bayan an n'ka same su kai musu fada sai kagin za a share shi. Kafin ka ankara kuma kagan yara su su turara waya zuba tun da ɗakin waya zama ɗakin siminti ne kagan wansu lokaci zamu yaka kawo tsumma musa to tsumma kuma kagin giruwa nade suka zuba ra a kasa yayi yawa tsumma bai iya share shi dukaba. To dole ne mu kausin sai haka musa ake mu share ruwa mu ruge shi mu turara wuje kafin mu kawo tsumma mu sai yana zamu sa wurin ya bushe da kyau. To sharan ɗaki inde muke kwanaka abin ne muke yin kowa ne rana wansi lokaci e fi sau biyu wansi lokaci e fi sau uku to duk aka muke yin shi. Sai mun yi haka dai sai mu kepe wurin da tsarke sai mu tsarka ke shi yana kyau. Ya wa na gode?

Eh ina karanta jarida amma jarida yanzun da nike karanta ba ire wanda da muke tepiya mu saya takada ko wani rana ince da ne muke siye shi dari da, dari da hamsin kaga yanzu zamu je mu saya takadanshi mu ko gida muna karanta, muna bude shi muna karanta harse mungama. To yanzu haka muna amfani da waya ne mu shiga gizo gizo mu karanta su jarida din a website nasu din kenan. Ina iya karanta jaridan da ake kira Sun News, ina iya karanta jaridan da ake kira Improved News, ina karanta jaridan da ake kira Economic News to wanda yake bamu bayana ga abin da yake faruwa a kasa a, a, a ba'a bangaren zance economy namu din wato saya da kuma sayarwa da kuma yande kudi da kuma telefimmu ke tepiya. Sai wancan ke bani tarihi, wancan ke bani labari game da yanda zansen ko abin da nike kokarin in sir. Wane na ajiye a daki kokuma yakai lokacin da zansiye dashi kaman ince man ja haka na siya, na ajiye a daki cewa in ya hau kudi zan sir. To sai in san cewa ko ya riga hau kudin ko kuma da saura da tukuna, ko kuma in babu in na duba cewa nan da gaba bazai hau kudi kuma ba dai dai wanda ya hau din nan zai fara saukawa ne zan san ku zan siyar da shi. To haka din ne in na siya man ja in ajiye ko kuma zuma ko wasu lokaci ma har da ridi mun siya ridi a lokacin shi, lokacin da a gama girbi ridi daga gona sai mu ajiye in ya dan hau kudi sai mu siyar. To eh ina karatun jarida amma ba iri na da din da muke tepiya mu siya mu kau gida muna karanta kaman, kaman eh takada ba. Yanzu kam muna karatu shi daga cikin wayan mu da kuma mu sa mu data mun shiga a gizo gizo kawai sai mu gan shi mu karanta. Haka muke yin shi yanzu ina gan shi ma ya fi mana domin da dina ai duk ranan da ba kasamu kaje inda ake siyarwa ba wato bakasa mu jarida dan za ka karanta. Baba yanzu haka da dan data, datan ka iri na dari biu ko dari uku haka kagan kasa mu ka shiga gizo gizo ka karanta, abin da kana so ka karanta ai abubuwa su riga sun miƙe maka kenan. Haka din ne yanzu muke karatun jarida mu.

Eh ina karatu kafin na kwana. Ai ina iya karatu shi littafi mai tsarki, ato Baibul ke na kafin na kwanta. Wansuloka ci ka gan in kazoyim bichi haka ya kamata a samu ai karatu a yi addu'a. Yayi karatu anyi addu'a sai ka samu salama ka yi barci sosai haka. To kuma ina farka ma haka muke yin kuma da ni da iyali na. Zamu kawo littafi mai tsarki mu karanta. Munga ma karanta sai muyi addu'a mu mi kawa Allah kome da kome zamuyi rana a hanu. Muna mishi, muna addu'a, muna fata cewa ya bi da mu. Ya sa duka abin da muke nema wa'inda be zama zunubi ba mu same shi. Duk lokacin da muka kwasa ya kamata a ce an bude mana kuma in mun nema sai mu samu. To karatu ba kawai de littafi mai tsarki ne ni ke karanta ba. Ko wasu lokaci ne kazo kanaso ka kwanta, kanaso ka kwana sai kagan ai bacci kuma ya bar idonka. To ba ka de data waya ba za ka iya shiga gizo gizo kana wa insu abubuwa ba. Sai zam bude wainsu takadunde na riga na downloading har zai riga na saukar de su a cikin wayana na sa cikin wayana. Daga gizo gizo sai in bude ina karatu. Waensu lokaci kagan ina karatu irin takadunde mutanen wainsu babba ne, mutanen masu rubutu ne sun rubuta Najeriya kamar cin su, kamar cin su chinuwa acebe dinan irin karatu wancan takada da ake kira Things Fall Apart. Kagani na karatu shi in san mai ke faruwa na yande ina karatu sai ina kara min ilimi. Kagen turanci na na karu Hausawa na na karu da kome da kome na karuwa. Sai kagen waensu lokacin kuma in kawo takadunde ma ya, inda ya zama wande de ma yana koyar maka ga waensu kasa shi neke cikin duniya. To kagen ina Najeriya ban taba tepiya a Amurkawa. Ama ka ganin na sai waensu abubuwa da kuma waensu gurare daban daban a cikin Amurka sai ina kira maka sunayensu. Sai kekuma kana tambiya a sai na taba tepiya wurin to ba taba tepiya wurin ba karatu ne. Karatu takada ne ke bani wancan ilimi. Sai kagen ina baka labari wainsu kasa shine suna duniya. Kagen wurina mamaki cewa kai a sai ka kai tepiya sosai maka shi ga kasa cin waje de dama. To gaskiya ai kasa waje na shi ga kawai de guda daya ne zan ce. Ngwato zaka kira wancan kasa waje ke na na shi ga kamaru shine de na shi ga din ke nama. Duk la la duk la eh duk kiran da za ayi ma na kasa wajen wande na sansu haka duk wande karatun de nayi ne shine wande zai iya ba wa mutum cewa gashi abubuwa da suke faruwa a kasa haka kaza ko wana wuri aka a wancan kasa nka je ga abu wane zaka samu a wurin ai duk takaratu muke nishi ya sa muka samu wancan ilimin cewa ga abubuwa da yake faruwa a kasa haka a wane lokaci yake faruwa yauwa.

Har wa yau har wa yau ina amfani da tsintsiyan da muke cirewa daga kwara. Ba na amfani da tsintsiyan zamani sai na shiga birni domin tsintsiya mu muke amfani da shi a birni wanda aka yi daga abubuwan roba ne ko sai da aka yi shi muna iya shara da shi amma in na kauye ne gaskiya muna amfani da tsintsiyan mu da muke samu daga wurin kwara daga mu sare hannun kwara sai mu je mu bare tsintsiyan mu kawo reza mu guga shi da kyau sai mu nema igiya mu durashi a wurin da ya da tsintsiyan muke shara. Ganina anawa yana anawa ra'ayina ina ganin wancan tsintsiyan ya fi shara. Da kuma shine zai yi asa wurin zuwa da tsafta sosai to shi ya sa har wa yo muna amfani da shi duka kauye da wayansu lokacin kuma a birni amma na birni din domin mutanen birni sun fi so a yi amfani da wancan da aka yi amfani da shi wanda su kamfanin suka yi ta wurin gefen roba dinnan to mun fiya amfani da wancan domin shine wanda muna da shi a wurin. Ba haka ba aka gaskiya amfani mu da tsintsiyan da muke hanu samu daga hannun kwara da muke yi da ke mu.

Eh ina kuna bluetooth kullum me ya sa haka to kage yan zu haka ai muna amfani da earpod wanda muke sa kunne to earpod din ba ka kuna bluetooth dinka din ba ai baza su iya connecting ba ka gane to muka iya kuna bluetooth namu na cikin waya kenan ko wani lokaci domin mu kuna haka din sai mu samu dama muna jingim ake bugawa ku muna bugawa kane ko kuma muna kira da weni sai mu sa wancan shi bluetooth din na a kunne mu shi earpod kenan to waya mana jima zaka iya kana hira da weni to eh ta gefen eh wancan bluetooth da ka sa kunne wa to earpod din kenan to ba waiku na bluetooth din kullum bai domi na earpod din nekawaiba to wasu lokaci muna amfani da shi mp3 mp3 din kuma wasu lokaci kage baka da memory card baka iya sa wakan a cikin mp3 din ba to sai ka connecting nashi da bluetooth na cikin waya mu to kagen ai kana soka connecting nashi maka ba maka bude bluetooth na cikin waya ba ai baza yi yiwu ba ai to shi ya sa muke kuna shi bluetooth namu ko wani lokaci nima watu tawas ne ce bluetooth na ko wani lokaci na bari shi a kunne a ko wani lokaci da aka a kan ba mu gargaɗi cewa bari bluetooth ko wani lokaci a kuna bluetooth ko wani lokaci a bar shi a kunne din na cewa yana da illa ze iya sa bluetooth ya ɓaci to nikuma ba san yanda bluetooth ke ɓacewa ba tun da na fara aiki da na wa kaman taba na samu matsala da shi ba ma taba na samu matsala da shi ba bari in ce wai yana bacewa watakila yana da gaske yake bacewa to nawa bai taba bacewa ban sani ba shi ya sa ko wani lokaci na barin nawa bude daidai lokacin da ba mu bar shi a bude ba sai kaman ciye shi earpod din na shima batirin shi ya mutu yana bukatan a sa shi a wuta kafina zaka iya amfani da shi to inba ya na haka ba dole in kulle shi domin na kulle shi zai sa batir na cikin waya din shima zai lasting ka gani na ji cewa shima bluetooth yana da shan batir to yana shan batir din na ba sosai ba dai amma yana da shan batir to ya sa muka mata na dulo cewa na ce ba na amfani da shi earpod na domin shi yariga ya mutu ya kamata shi manzo kashe bluetooth din dun waya din ma ya samu ya yi sanyi kar ya sa yana zafi ko wani lokaci ba eh bluetooth din nawa duk lokacin da earpod na yana nan inbaya mutu cewa ba batir baka shi ma aku ne yake ko wani lokaci domin samu na hira da shi insamu na jin waka da shi insamu ina yin kira na da shi a ko wani lokaci.

Ai duk lokochi da na gama zanzaro dole in kala madubi. To ai inaga din ne to kallon madubi na zance na ce da safe lokachi ne na gama shiri. Intafi ai ki kenan zan duba zanzaron nai ko nayi shi da kyau ko baya na de kyau ba. Nduba kawon de nayi ko yana de kyau ko ba shi da kyau sain duba su. Sa in duba so ma in kai na ko na guga shi de kyau da brush ko kuma ban guga da kyau ba. Nduba komi de komi ko inso ha ɗu ne kuma wanda be ha ɗu ba yaka mata. In gyara shi da kyau ai sun ha ɗu kuma sai ni kama hanya in tafi makaranta. In tafi inda zan aiki na amakaranta kenan. To inna dawo ai ki ma wasu lokochi kaga zan sake duba kai na amadubi. Madubi kan ga shi nan arataye chikin ɗa ki ai kowane lokochi na ke duba madubi. Kaga wasu lokochi ma kazo wucewa sai ka duba madubi kaga kan ka achikin madubi ka san ko yayane ka tattaɓa kan ka ka tattaba kirijin ka ka tatraba ka san komeke faruwa ne ko komi na mi ki ne. Wasu lokochin kaga waƴan su kurji ko a kirijin ka ko a gefen hannun ka se ka duba da kyau ka san shine. Ka duba komeyake faruwa a wurin. To kallon madubi kan ai kowane lokochi ne domin a rataye ke a chikin ɗa ki na duk lochin da nake wuchewa sai ngani. Na sake na yi wani zanzaro kuma iri da ra na haka zan fita nje in ɗan ɗan yi zama amajalisa muyi hira da muta nen wurni, ina sake duba kai na kuma wasu lokochi kaga in zan je bua ball da kollon kafa kenan da yamma kaga na gama na chichchi re kaya se na sa jesi na ajiki. In sa wondon shi in sa rigar shi na je na kawo takalma wonda za'a buga wasa kollon ƙafan da shi ri kiano ko kuma in sa akafa na tafi a lokochi da da na je sai inshi ga fili ni ka se ka buga wasa. Na gama haka se in sa ke duba kai na amadubi daya ke rataye a chikin ɗa ki na induba ko komi da komi sun min ke ka fin nan sai mu wuche zu wa fili. Dud da haka in mun sake mu dawo fili se mu duba da kyau ko a ko yan da mun ɗan sa mu rouni ne mu ke buga wasa. Mu dube fuskar mu de kyau mu dubi kowane wuri de kyau. E madubi ina amfani da shi duk kowane lokochi. Wasu lokochi ina amfani da shi ke Sau biyu uku hudu ko kuma piye da haka arana.

Tumana kuma, Hausawa ce ita daga Taraba State. To eh muna tafiya kasuwanci waƴansu lokaci, muna iya shiga ƙauye mu siya abubuwa daga ƙauye sai mu zo muna sayarwa a birni, kagan in kaje ƙauye ka same shi da sauƙi. In ka zo birni kuma sai ka ɗan ƙara kuɗi a kai, in ka ƙara kuɗi sai ka sayar. Domin da babur muke shiga wurin, zaka siya fetur kuma babur in ka ya ɓaci ya kamata a gyara, ka gane ko. To, tunda ya zama abin jari ne in mun je mun siya a ƙauye, ince irin ka same shi ka samu ka siya wani abu ince dubu ɗaya ka shigo birni sai ka yi ƙoƙari ka ƙara irin ko ɗari biyu ko uku ko biyar a kai, in ka sayar sai ka ɗan samu ɗan riban ka. Riba ɗin shine zaka samu ka sake sa wani mai, fetur kuma a babur na ka, ka samu ka canja tayan shi in ya samu matsala ko kuma in akwai abubuwa da ya kamata a canja ko kuma biriki da suransu. In ka samu ka canja ko ka sake ka ƙara wani a kai sai ka sake ka shiga kuma ka samu ka siyo waƴansu kuma ka zo ka sayar. Muna kasuwanci waƴansu lokaci a ƙauye waƴansu lokaci ma a cikin birni. In ra kasuwa ke nan nce yin zuwa ka misali a Baissa da ke karkashin kurmi Local Government a Taraba State wanzu lokaci kagin sai mu zo a kasuwa kasuwan su kuwa ne liti nini a sati. Kuwa ne sati rana liti ne ake cin kasuwan su. To kagin mun siya abubuwa daga ƙauye wanzu lokaci ma kaje ƙauye za ka samu irin bushe shena man daji haka, sai ka siyo ka kawo kana sayarwa a wansu wanda su ke son shi. Sun zo siya sai su tafi da shi ƙauye ke nan. Toh zuma mamu ke siya daga ƙauye kasin daga zuma in ka kasha zuma mai kyau a ƙauye za ka samu ka samu. Zuma mai kyau in ka samu ka siya wanda yan sa a cikin jarka sai ka shigo da shi a cikin gari in ka same shi cewa ka samu jarka da ya dubu goma wanzu lokaci ka zaka ka kashe da shi ya dubu goma sha uku ko dubu goma sha biyar. Mu samu sai da shi aka sai ka samu ɗanɗeɗin riba in ka da za ka biya buƙata da shi ka siya abinci ka kema ya aliya gida sau musu ci. Ke kuma ka samu ka ci kuma in koɗan samu ɗeɗe wanda za ku ya ajiye a gefe a wancan riban duka. Ba abinci kawai za a dinga ci ba in yaroma ya yi rashin lafiya za iya a siya mishi magani ko kuma in bama rashin lafiya ba, eh ana musu sutura ko ba haka ba. Sai an musu sutura mm gida inda muka kama haya mm har yake lokacin da za a sake a biya wani kuɗi kuma a kuɗin da muka sa a gefe ɗin ne za mu samu kuma mu cire mu biya kuɗin haya mu. Haka muka yi. To kasuwanci gaskiya abin ne muka yi ne kuwa ne lokaci. Hakaɗin ne muka samu muka yi shi mu samu abinci mu samu sutura mu, mu yi kome da kome mu yi jinya kai muɗu lokacin da mun shiga mun sa lokacin da Allah ya gyara mutum da ciwo haka muka yi ta. To hakaɗin ne muka yi kasuwancin mu ke nan.

Eh ina shan ruwan maisenyi, ina iya shan ruwan maisenyi a daɗe lokacin da muna cikin rani kuma irin da rana haka, in mutu ya je ya jiwo rana nashi, da kuma akwai zufa, anyi ka sha ruwan masenyi sai kagen ka ji dede. To a nizo inde muna cikin hunturu dinnan, ayi akwai senyi sosai, a senyi dinnan ruwa na randama senyin shi ma rigaye cene, balle wanda an sa a cikin fridge. Anyi ka ciro ruwa daga cikin fridge, kaga senyin shi daban ko, ka zuba a baki kaga akura, ranka duk sai su mutu. Har kagen ka zo na wasu lokacin mintoci da dama, sai ka jika ka ma akori, kama ga bada ya duk ba mai amfani kuma ba domin senyin, ruwan senyin da ka zuba baki nkena. To eh ruwan senyi kam ana sha shi da lokacin sane ba duk kwane lokacin sai ka sha ruwan senyi ba. A kuwa su lokacin mande zamu iya, watu anyi balayin hunturu kenan kuma ana ba ba senyi, kaga ruwa ma duk kafin mu sha ruwa, masai mun dan duma shi yana da dan dumi shi kafin ana masha. Muna wanka da ruwan zafi ne ai, wanda ya farka da safe kam, kamar yanzu haka daɗe lokacin hunturu dinnan, daɗe lokacin hunturu dinnan har ka duka ruwa mai senyi, cewa wanda yake ji har ga iska na, ga duk iska da kumai ya ƙare mishi a jiki. Ai ka dauka ruwan mai senyi ka zuba jiki kaga kama ka zuba kan kara ne a jiki ko. To senyin da zai shiga jikinka balayin senyin, inbakayi la'a kariba kaga zai iya jawo maka ciwo irin kamar mura haka. Kokuma ciwo da mayafi wancan muni shi ya sa, in munzu domin shan ruwa muna kokari mun duba, duk yanayin de mun samu kai kafinnan mu sha ruwa. Ruwan senyi muna sha shi da rana ne, da kuma deɗe lokacin da akwai zufa, kokuma ana shiga balayin zafi, shine deɗe lokacin za shan ruwa mai senyi inbaha baka. Me ruwa na ne yake sha bame zafi ba, bame senyi ba, zaka sha ruwa a deɗe wanda yake, inma inason mai senyi ne, sai in dan sha wanda yake cikin randani, kasan ruwan randama yana da dan senyin shi, amma senyin shi bai kai kama na wanda ka ciro daga cikin fridge ba. To ruwan senyi na deɗe deɗe irin na randadi nina ya fi so in sha domin na sha sha haka sai naji dadi jikina.

Aiki na ko wane rana de kullum ina fara a karfe takwas na safe daidai. Ama kafin nan dai a ce aiki zai fara ai akwai abubuwa da muna iya hada a wuri daya kafin aiki ya fara. Bari misali, domin inde ni ke aiki na a makaranta ne muna koyarwa yara ni malami ne. Za a chede a kamata a che kafin za a che irin de de kirfi bakwe de rebi haka. Za a tatara yara makaranta sai a sha a yi shara, a kwakwashe datin de ciki makaranta sai a gama komi de komi kafin a zo a hadu a wuri daya ayi assembly. Bayan assembly sai a tatauna na bi ne za a yi musu ranan, a sake basu shela iya koye shela de a kamata a bayar. A gyagia musu komi da komi a yi a hadu a tare sai a shiga a aji. To a cc dai in a shiga aji din, daidai lokacin da za a fara koyarswa daga karfe takwas din de de na safe, shine lokacin de aiki nze fara. To wansu lokaci ka muka iya dam bata lokaci domi che kamarana alamis haka. Muna ba de dama kowaa yaje masun adine daban kaman che krista daban da kuma su musulunci ma musulmi ma daban. Alje su hada kai a wuri diya sai su yi addu'a ta irin na bin adininsu. In gama de de de ana basu awa deya de rebi, nche irin kirfi tara de rebi haka ka ge a gama wancan bangere rana alamis. Ki na koande alamis asati ake bayarwa cewa kowa de kowa ka je kabi inde adi ni kasuke kuyi addu'a tare, ku hada kai tare, kuyi shara se yande za a yi domi kome de kome ina tepiya de de. To in gama wancan bangere din shine lokacin de za a chede za a shiga aji, in a shiga aji se a fara koyarwa. To kullum de aiki na farawa a kirfi takwas, amma se rana lamis ni kawai asati ka ge aiki mu na koyarwa na farawa a kirfi tara de rebi de de.

Ina gaishe wa mutane wan'yansu lokaci, lokacin da ina arewa kagan zan sunkuya ko sai in sunku ya wasu lokaci in durƙusa in gaishe baba wanda ya girmeni, ingaishe mama wanda ta girmeni, ingaishe yaya wanda ya girmeni, in gaishe aɗa wanda ta girmeni ko kuma ingaishe kuma zan ce de maƙwabcin mu kuma mu na da wani da ya zo mana ziyarane ko dai zan ce munsa mu ba ƙi, mun yi ba ƙi, mu na iya durƙusa kafinan mu gaishe su ko da safe ko da rana ko da yamma to a arewa ke nan lokachin da ina taraba. Amma tun da ya kasa cewa shi baba na inyamiri ne duk lokacin da na sauka aƙasar inyamiri. A can ɗin kan kam durƙusa kafinan ka gaishe wani se andin gayimaka dariya za a ce kai on ya Hausa wato yaron Hausa ke nan wato ya zamaka man iri abun zagi ne haka to kaga mun zo wurin kowa a tsaye yake yana gaisuwa kuma manya ko zan ce baba tsoho ne mai tafiya da sanda baya iya tefiya ko baya kallo da kyau ba ai gaisuwa sa zaka iya tsaya abun ka tsaye ka na gaishe shi ko kuma waƴansu lokaci kun farka kun tashi da safe kaga mutum na kwance a gado kaga yana ce ma babanshi baba ina kwana a can ƙasan inyamiri ke na to gaskiya wurin zan ce dai abubuwan sun zama daban daban domin inka je wurin gaisuwan su ba su duk da haka ɗin ba su, ba su ganin shi kaman mai rashin hankali ne yana irin wancan gaisuwa ba domin haka dukan su sun saba gaisuwa to dai gaisuwa na dai invna ji a ƙasan inyamiri a tsaye ni ke sai in gaishe mutum wasu lokaci ka na cin abinci kagai da mutum ina kwana ina yini ko en da kuma wasu lokaci ka na a kwance ma ka na kadan farka da dai haka sai ka gan baba nka ko gya tumarka tana wucewa ka ce mama ina kwana kwance ka ke to in can kam a arewa ai dole ne ka tashi ka sauka daga katifa inda ka na, ka sauka daga gado inda ka na kwance se ka durkusa ka gaishe da iya yen ka ko kuma ka gaishe da wa'yanda sun, sun girme ka ka girma masu domin su masu ji daɗi ce wa eh kai yaro mai ladabi ne ka na da lada bi ka san yanda ake ba ma mutum eh ka san yan da ake girmama mutum akan ba ma mutum girma domin mutum ya riga ya girme ka to gaisuwa dai a muna gaisuwa tare da su abo kanaina ko a nan ɗin a arewa ko kuma mun sauka can taya man ci ƙasan inyamiri gaskiya wancan kamuna tsaya wane sai mu shahannu da kyau haka mu tambaya ya meke faru wane ya bayan kwana biyu ya jin daɗi ko ya meyake tafiya ya taya to ka se wancan gesuwa abu kanaine ko to gesuwa abu kanai da kuma gesuwa manya na na daban daban muna yin shi a kuwa de duk lokoci.

Eh ina lullube da bargo a asalin ce a yanzu de muna lokacin hunturu kagen mutun ya shiga bircii gaskiya dole dome de kule kopa da kuma kule tagogi de komi de komi kagen sanyi na samon shigo cikin daki to idan mutun ya ji sanyi dole ya lullube jikin shi da bargoko. To bargon de dama na amfani da shi de ya dam samo matsala irin akuwan zo gefe kuwa gefen shi de suka ya yage to kwana kimba ya na kira tela akan de din kimin, ya min din kin shi to na bashi ne yayi din kin ban duba de kyau ba dan zan zo na duba nagen kuma akuwe wani gefe daya de ba din ka ba to wancan gefen ya kan iya sa ka fin hankara na baci kuma zan ji na ji sennye gefe daya to ashe ban sa ne ba ase ban sa ne ba sanyi ya samu yana shiga ta wancan gefe yana shiga min ciki kenan to mba ka ba eh ina amfani da shi borgo amma ba kuwa ne lokaci ba kagen amfani da borgo kam ai dole sai lokacin da akwe sennyeni. A Najeriya a lokacin de mun shiga lokacin zafi de rana ana bala yin rana zuwa da dare kuma kagen daki na wani dumi kama an sa ta kama ya zama dakin burodi to gaskiya ba amfani da, ba na amfani da borgo a wancan lokacin sai mun shiga lokacin sanyi. Shi ne asali lokacin ne kika amfani da borgo to ko kuma a lokacin de zan iya amfani da abin de ba borgo ba irin zeni ne mafi wanda zan iya a rufe jikin da shi iri mafi aka to a zan ce d ya lokacin sennye mba sanyi sosai ba ko kuma ran de ba isennye ba ko kuma a ce de na ji wune wurin ne a ce tsoro na cizo a wurin sosai kagen na aku kare dudube jikina kara domin nsa suru kara soshego suna cizo na ba domin kagen yanzu sai a maganin shawara ai de kudi sosai aka a zamanin Tinubu de mona cikin yanzu aka dina shi ya sa muna la'akari sosai. Nsa mun shiga bacci mun lullube jikin mu ko kuma de borgo ko kuma de zeni to kuwa de mun samu ya kama ta rufe jiki. In akwai sanyi kenan.

Muriya na tana da ƙarfi. Zan ce dai muriya na dai yana kasance bisa ga yanayin da na samu kai na ciki. In na haɗu da wanda yake maganan shi a hankali. Muriya na ke kasance a hankali amma kaga in ci karar da wanda yake tayar da muriya. Ko wani lokaci kaman kuna ma'aura duk a maganan da za ku yi to kasen haka zai iya sa kaima muriyan ka yayi sama kuma. To muriya na zai iya yin ƙarfi lokacin da kaman yara kana magana da su ga abin da yaka mata su yi sai suna wani wasa su kaman ba su jin ka ma. To in ba ka hada shi da muriya mai ƙarfi ba kagan ba za su ji kaba ma sai su ci gaba da abin da suke yi. To muriya na zan ce dai mai ƙarfi ne lokacin da in mutum yana abin da ba daidai ba amma yana da, yana da hankali sosai. Lokacin da muna kome da kome daidai muna kan tafiya tare.